Gaskiya ni a kayan ciye-ciye, abin da na fi so shi ne gaskiya, ah, masa wanda ake yi da, wanda ake yi da shinkafa ko shinkafan tuwo ko kuma shinkafan wannan shinkafa normal wanda ake shin ka, ah, dafawa da shi. To amma shi irin ana jika shi ne sai a ɗan kwana, shi normal shinkafa ana jika shi sai ya kwana sabida ya ɗan yi gaining, sabida a ɗan samu ya ɗan yi lashi. In ya yi laushi, in ya yi laushi sannan in ya jika, ya zama yana da laushi sannan a kai shi a markaɗa. Na ka markaɗa da za a dawo da shi. Za a sa dan kayyayakin hadi, da baza a rasa ba duk ya danganta ga ra'ayi na mutane. Za a sassaa kayan haɗi. Daga nan sai a sa su wasu sinadaran sinadaran, sai a zo a ɗauko kaskon tuyan masa. Aka ɗauko kaskon tuyan masa, sai a wato ainihin, ah, soya masan. In ya gama tashi, don sai an sa a rana, za a sa da akwai wani sinadari da ake sawa. In aka sa shi, zai sa shi ya taso a sa a rana, sai a zo a soya shi. Gaskiya ina matuƙar jin daɗin, ah, cin masa gaskiya. Shi dai na fi so a cikin kayan chiye-chiye. Ni a ra'ayi na ke nan. Sai kuma gaskiya ina san, ah, tuwo, tuwon sakwara da akwai miya da ake ce mai miyan egusi. Gaskiya ina matuƙar son miyan nan. Gaskiya shi masan, ah, shi tuwon shinkafan ina cin, ina cin sa. Shi ma dai haka da kuma wato ainihin, ah, ƙwan cin sakwara ina matuƙar jin daɗin su. Zan je nayi ball, nayi ball za mu je da tim ɗin mu a arena ne ko kuma a fil ne ko kuma a wani guri ne. Za a haɗa mana match, muka je match din. Sannan za mu je mu buga. In mun yi match, mun gaji wani lokacin akan iya dafa mana shi wato ainihin, ah, masan. In gidanmu za mu zo mu ci abinci sabida na fi son sa. Maybe ko kuma a ranar ma shi aka fi in shi ake yi. Kaza kaza dai haka. To gaskiya ina matuƙar jin daɗin wannan sosai. Kuma yana, yana ƙara mun ƙarfin gwiwa, yana ƙara mun ƙarfi. Abubuwa da dama dai haka. Ah, shi ne dai. Fa ni ban ma san ba, an dai ce me raƙodin voice na abun ku ce. Allah sa mu dace. Ah, tak. Shi ma, shi ma, shi ma, shi ma sakwaran da daɗi. Kawai dai shi yana da ɗan wahala, wahalan yi ne. Akwai matake matakan da ake da ake kaiwa da akwai matakin da ake bi kamin a yi wanman shi ai kafin a yi wannan shi, ah, tuwon sakwara, tuwon, ah, sakwara wanda ake da, da shinkafa, da doya. Gaskiya yana wannan. Akwai matakin da ake bi. To yana da ɗan wahala ya danganta amma duba ga shigowa na zamani. Duba ga shigowa na zamani yanzu abubuwa sun canza. Akwai hanyoyi masu ɗan sauƙi da aka fuffuto da su, yanda, yanda zai ɗan sassauwaƙa wa iyayenmu ko kuma su masu yi mana girki. In na siyarwa ne, in na gida ne ya danganta. Toh in de akwai matake matake ko wasu hanyoyi da aka fitar masu sauki. Shi ne kam gaskiya. Gaskiya se kuma ina jin dadin ahh, wato ahh, da akwai sweet, da akwai kayan marmari kayan marmari su wannan kankana ne, su bene, lemon zaƙi da lemon tsami da ɗan ruwa ma ina son shi sosai.